Eh kai kai tambaya mai kyau. Wato a gaskiya ni an haife ni ne a watan Janairu 1 gare shi, shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai. Wannan shi ne.